Eh ina sanya hula sosai sosai. Ina sanya hula musamman ma saboda sanyi. Lokacin sanyi nakan sanya hula sosai sosai gaskiya sabida ya tare min sanyi haka. Shi yasa nake sanya hula. Ina sanyawa sosai.

Gaskiya app da nake application da nake amfani da shi don saƙonni shine Gmail dina. Da Gmail dina nake amfani don saƙonni kuma, da kuma app ɗin WhatsApp, da TikTok, da Facebook duk ina amfani da su.

Ina son ciyar da hutu a ƙasar da ba tawa ba. Ya fi mun daɗi saboda na riga na saba da ƙasa ta sosai sosai. So yana da kyau zuwa yawon buɗe ido, kaje wata ƙasar kaga abubuwa daban da baka gani a naka ba.

Eh muna da wifi a gida saboda amfani da wifi yana da daɗi sosai. Network yafi sauri akan ka kunna data a wayarka, amma idan ka kunna wifi da daɗi.